Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? So a gaskiya akwai abubuwa da dama da nake yi da safiya idan na farka. Irin su na farko, a matsayina na musulmi, zan tashi in yi alwala, in yi wata sallah ta asubahi. Bayan kuma n sami nayi sallah ta ta asubahi nakan dawo jikin gado na ɗan karanta wasu ɗan ababena zuwa lokacin da wato asali zanyi wato asali shi wanka in shirya kuma ina tafi wajen aiki na kuma ni makiyayi ne, ina da gona ta na ɗan kaji da ɗan zomaye. Da safen nan idan na tashi, nakan je, in je in duba su, watan in yi, irin, alan musali abubuwa guda biyu zuwa uku a watan wannan cikin gonan nan nawa ta kaji. Na ɗaya daga cikin abubuwan nan da nakeyi shine zan je in wato asalin tabbatar da cewa sun samu ruwan wanka, sun samu ruwan sha, kuma na tana da masu watan asalin abun da za su ci kafin nan in kuma koma. Idan na samu na koma, sai in samu in yi wanka, in shirya kuma in tafi wurin aikina. Wai nan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da nake yi da safe. Ina da kuma wasan dan su dan shara, dan share su ɗan cikin ɗakin ka, ka ɗan gyara wajen da kake zama, dan ka ga in ba ka yi da safen nan ba in ka tafi aiki, ko da in ka dawo za ka ji ka gaba ɗaya a gajiye, ba wani kuzarin da za ka iya yi kuma. To waƴannan dai ɗan ɗaiɗaiku ne daga cikin abubuwan da nake yi da safe idan na tashi ko idan na farka.

Yaya kake kiyaye kalaman sirri? To kamar yanda akasani sirri amana ce duk wanda aka ba shi amana ana tsammanin cewa ba zai yi ƙoƙarin kiyayewa ba. Ya ƙoƙarin sa ya kasance cewa wannan magana ta sirri ba yi, wato asalin bayyana ta waje ma wato wasu mutane sun ji ba ko kuma yayi yaƙoƙarin sa barinta a cikin zuciyarsa tunda an ce sirri ne. Mashi alkawari a matsayinka na ɗan adam ya kamata ka kasance mai mata asalin nuna gaskiya a duk lamari ta rayuwa data shafe ka. Shi sirri abu ne wanda bai kamata ace sai daga an zo an gaya maka cewa baka fara ka da ka faɗa ba. Ya kamata ka san cewa sirri ne kuma bayan sirri ne ya kamata ka san cewa amana ne. To amana kuma ni gaskiya a matsayina na musulmi babban abu ne. Sai sa a wani lokaci ma na kan iya cewa gaskiya ne in ma za ka ce amana ne ko za ka ce sirri ne gara ma kar ka gaya mun. Saboda kar wani lokaci in zo in samu ɗan saɓani. In zo in faɗa wani abu ko ba daidai ba ko in zo in faɗi wani abu a kanka. Kaga gobe kuma kazo kai baka ji daɗi ba, ni ban ji daɗi ba. Kaga an samu wata asalin mashkila kuma wannan mashkilan zai iya wata asalin gurɓanar tar da asalin shi wannan abokantaka namu ko kuma amana ta mu. To kaga dole ne ko duk mutumin da ya baka sirri ka kiyaye. Gaskiya sirri in an ce mun sirri ni ina iya ƙoƙarina in ga na kiyaye ta kuma bana ƙoƙari in gayawa kowa sirri sirri ce kuma ya kamata kowa da ya ɗauki alkawarin shi ba. Eh wannan abubuwa da aka gaya maka kalaman nan na sirri ne to ka tabbatar da cewa ka riƙe ta a matsayin sirri. Ba amfani mutum ya yadda da kai yazo wato ainahin gaya maka sirrin sa sai bayan kuma ya tafi bayan wani kwana ɗaya, kwana biyu sai ka zo ka ji mutane sun buɗe topic a kanka. Akan abun da kuma ka yi a ganin ka cewa kai tsakanin ka da wanda kuka yi sirri ne. To wannan kaga ba sirri ba ne kuma wannan cin amana ne tunda ka je ka bayyana abin da kuka yi tsakanin ku ku yaku sai Allah. To yanzu kazo kuma ka faɗa ma wani ko ka bayyana haka ka ci amana. Gaskiya ina ƙwaya ƙoƙari na ina ganin abinda zan iya yi saboda in ga na yi asalin ƙoƙarin cewa ni ban bayyana sirrin wani ba. Kamar yanda yagaya mun cewa sirri ne nina riƙeta amatsayin sirri kum inshaallahu bazan faɗama kowa ba saboda nima banaso gobe yakasance wani nima nagaya mishi sirrina sai kuma daga baya in zo in ji shima yana faɗin ta a wajen wasu mutane ko ina ji a wajen wasu mutane. To ko kayi hakan ba sirri ba ne. To gaskiya a hakan ya kama cin amana. To ni gaskiya ina iya bakin ƙoƙari na inga cewa na riƙe sirrin mutum. Wannan shine iya abunda zan gaya muku da kiyayen wanda nake dan banaso nima amun so bazan yima wani ba.

Ya ka ke magance koke-koke? To kamai yanda kuka kira ta, kuka ce goge goge to ai goge goge kuma labari ne. Goge goge kuma zamu ce ai tatsuniya ce. Yayi wa mutum zai kawai tashe ya zo ya ce maka ai abu kaza, abu kaza, abu kaza, abu kaza, abu kaza. Ba wai fa asalin abun ya faru ba ne ko kuma a a gaskiya ne. Abun nan just rumor ne. Wato rumor shine yake ƙoƙe-ƙoƙe. A wataƙila an ɗan samu wani ɗan irin alamomi ne na cewa wane kaza yana yin wani abu amma ba tabbacin cewa abun nan yana faruwa ba. To wannan shine roƙe roƙe. To gaskiya ni a matsayina na mutum ɗan adam da a kulli yaumin abin da nake ƙoƙarin shi, in ga na ɗan kwatanta gaskiya ko da ba da yawa ba ko da ƙarami ne ko da ƙadanne shine gaskiya bana ɗaukan maganan mai ƙoƙe-ƙoƙe serious. Saboda ƙoƙe-ƙoƙe a matsayina na musulmi wanda yake da imani, na san cewa ƙarya ce. Duk da masu faɗa sukan cewa a turance in any, any rumor there must be an element of truth. So a wani sa'in yakan yiyu haka a wani sa'in kuma gaskiya ba zai iya yiwuwa ba. To ƙoƙe-ƙoƙe gaskiya bawani abu ne da sai ƙabata lokacin ka kai wani tunani wani dogon tunani. A akwai a inda na je lokacin a wajen nake tafiya, in batta ƙoƙe-ƙoƙe ce ba wani gaskiya a cikinta. Ni bancika wani bada mahimmanci ta wajen abubuwan da aka ce ƙoƙe-ƙoƙe ne. Ni a ganina ma zan iya ce muku duk abin da aka ce ƙoƙe-ƙoƙe ne wato karya ne. To bana bada wani abu mai muhimmanci a kan ƙoƙe-ƙoƙe. To can ka yi, tayi bamma sani.

Kanason ɗaukar hotuna eh to a gaskiya ni ba mutum ne wanda yake asalin son ya zauna ko ya tsaya yayi hoto ko a ɗauke shi hoto ba. To amma kuma shi sha'anin rayuwa da da yanayi yake da abin da muka samu kanmu a cikin yanayi ta rayuwa da a turanci zamu iya muce the century, millennium century na yanayi da muka samu kanmu. To wani lokacin hoto ya yi zama mana dole miyi ta na ɗaya ba don wani abu ba. Na ɗaya ni da kai da kowa mun san cewa hoto wato asalin a wani gefe shi asalin wato abu ne da ake yi wajen adana tarihi ayi preserving tarihi wanda acikin hotuna za'a ce wai turawa sukan cewa the photo talking in kaga waɗannan hotuna zaka ga tamkar kaman kana a wannan lokacin ne da wannan abun ya faru. Duk da wannan lokacin ya riga da ya jima amma sadidiyar wa'innan hotunan zaka tuna da wasu abubuwa da yawa da suka faru a lokacin da kuma har a lokacin ma wata ƙila har a lokacin ma da dama zaka samu an samu cigaba wajen wato asalin sada zumunci. Zaka iya kaga wani ya ɗauki wayar sa yace a wannan fa a hoton nan da muka gani bayanan yashi bari in kira shi muɗan tattauna muji ya yake a kwana biyu. Gaskiya hotuna na da wato asalin muhimmanci yana da asalin amfani. Ni ne ba cika son ɗaukar ta nake yi ba amma insha Allahi yanzu zanci gaba da asalin ɗaukar hoto in ƙoƙari in yi preserving history for the future.

Yaya kake shirya ayyukan ka? Gaskiya ni bani da wani takamaiman yanda nake shirya ayyuka na. Sai dai ni ma'aikaci ne, daga ranan Talata zuwa ranan Juma'a nakan je watan aiki, aikin office. Bayan na dawo kuma, nakan zo in ɗan samu in yi huta, in ɗan yi salloli na ina kamar yadda na faɗa a baya, ni makiyayi ne ina watan kiwon asalin kajin gida, da kajin broilers, kima ina da zomaye zomayen ma specifically ina da foreign breed. Ina da chinchilla, standard chinchilla. To wa'innan abubuwan suna buƙatar lokaci na kamar a yanzu i war haka da nake gaya muku, na rigada na fito kenan, na basu abincin yamma, na ba su ruwa, na kuma ɗan shasshare musu waje. Wanda yanzu haka bayan kai bazan sake shiga ɗakin ba, sai irin misalin zuwa su ƙarfe shida da rabi zuwa bakwai. Zan je in duba idan suna buƙatar sabon ruwa, sai in sa musu sabon ruwa. Kuma su zomayena yawanci da rana basa samu suci abinci, saboda basu cika son walwala ido na kallon ido ba. To yawanci su sai da daddare ne suke samu su watan asalin cin abinci. So mostly around wannan ƙarfe bakwai ɗin zuwa wannan lokacin, nakan je shi cage su, inje in sa musu abinci wanda zasuci wanda kuma zai ɗauke su har zuwa safe. Bayan idan nayi haka, ni mutum ne mai ɗan son kallon wasannin ƙwallo. Ida akwai wasalin kallon ƙwallon ƙafa, zan ɗan kunna ɗan data ɗina, zan yi kallon wasannin ƙwallon ƙafa. Ko wato in kunna asalin DSTV. Amma kwana biyun nan gaskiya bana kunna DSTV saboda asalin subscription ɗin da DSTV na ya ƙare. Akwai abubuwa da yawa da dama da nake yi. Sabida yawan abubuwan nan, ba ni da wani takamaiman lokaci da zan ce wannan daga yanzu zuwa yanzu abu kaza nakeyi, ko kuma a'a daga yanzu zuwa yanzu ga abu kaza da nakeyi. Duk dai abubuwan da suka zo nakan yi su yanzu ma kinga to na gama, yanzu na fito, na shiga na samu nayi wanka, na zanje in ci abinci, sai in je masallaci. Idan na dawo kuma daga masallaci, ina da ɗan gugan kaya na, ɗan set biyu zuwa saiti uku. Zan ɗan ɗauke su, in goge su kayan da zan yi amfani da su zuwa gobe. Haka nan dai kowane yaumin ake yi a kwanta, a tashi, a tashi, a faɗi har ranar da Allah kuma zai yi.